Kana son abinci mai yaji? A'a, bana son abinci mai yaji. Musamman idan shinkafa ne ko dambu. Amma wasu lokutan ina so, idan a taliya ne mai romo, ko kuma indomie, ko kuma farfesun kaza ko farfesun kifi. Ina son in ji shi da ɗan yaji yaji ba so sai ba idan waƴannan ne. Amma idan har ba su ba ne, bana son abinci mai yaji kwata-kwata. Saboda mai ulcer baya, baya shiri da abinci mai yaji. To ni kuma nima ina da ulcer. Shi yasa bana son abinci mai yaji.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiya? Muna aiki tare da ƙungiya ta hanyoyi da dama. Ta hanyar haɗuwa duk sanda muke so mu tattauna wata matsala. Wasu lokutan kuma mu kan yi tattaunawa ta kafafen sada zumunta idan ba lallai ba ne sai mun haɗu. Idan kuma ana buƙatar haɗuwa domin meeting, domin tattaunawa, to za a sanar da cewa rana kaza ga watan kaza shekara ta kaza ana buƙatan ko wani ɗan ƙungiya a taru a wuri kaza sai a rubuta venue inda ake so a haɗu ke nan. Muna, muna aiki da ƙungiya tare. Muna ba da shawarwari ga junanmu saboda samun ci gaban ƙungiya. Mu kan tattauna matsalolin ƙungiya da abubuwan da muke fuskanta da faɗi tashi da ƙalubale.

Wacce biki kake fi so? Wane biki kika fi so? To a biki dai na fi son bikin Hausawa, saboda shine yare na, shine al'ada na. Sannan kuma shine nake fahimtan yanayin abubuwan da akeyi na shagulgulan biki. A biki na fi son bikin Hausawa saboda ni bahausiya ne kuma bikin Hausawa yana da matukar daɗi. Kowa ranar da akeyi biki zai sa sababbin kaya. Idan anyi anko za'a yi yi anko, za'a fito ayi rawa irin na al'adun Hausawa, a yi shagalin bikin irin na al'adan Hausawa. A biki na fi son bikin Hausawa.

Sau nawa kake wanke tufafi? Ina wanke tufafi ne ba da yawa ba. Ina wanke shine duk sanda na saka. Idan na saka, idan na dawo daga inda na dawo, idan ina da lokacin wankewa zan wanke. Idan ban da lokaci kuma, nakan tara su ne a ƙarƙen mako sannan sai na wanke. Nakan wanke tufafi yawanci a ƙarƙen mako. Wasu lokutan kuma idan ban samu damar wankewa da kaina ba, sai in biya kuɗi sai a wanke mun. Nakan saka kaya sau biyu haka kafin in wanke su. Idan na saka zan kakkaɓe in ajiye sai kuma na ƙara sakawa shine sai na wanke. Nakan wanke tufafi kamar sau biyar haka a cikin wata. Nakan wanke tufafi na dub bayan sawa biyu, wata lokacin kuma idan kaya mai ɗaukan dattin ne dub bayan sawa ɗaya.

Kuna sa unifom a wurin aiki? A'a, ba ma sa uniform a wurin aiki. Saboda wurin aikin namu ba gurin aikin gwamnati bane. Gurin aikin masu zaman kansu ne. To kowa yana sa kayan da ya ga damani. Wata rana mu sa doguwar riga, wata rana riga da zani, wata rana mu saka riga doguwa, wata rana riga da siket da hijabi. A'a, ba ma sa yunifom a wurin aiki. Kowa yana sa kalan kayan da yake so ni ko da wane kalar launi ne. Ba a saka yunifom.

Yaya kake ajiye takardun aiki? Ina ajiye takardun aiki ta hanyoyi daban-daban. Nakan ajiye su a wayana ta hanyar ɗaukansu a hoto. Sannan nakan ajiye bayanan su soft copy a cikin kwamfuta na. Saboda ko da hard copy ya ɓace zan iya sake printin ɗin shi. Sannan kuma nakan ajiye hard copy a cikin durowa na idan ana buƙatan shi emergency. Ina ajiye takaddun aiki ta hanyoyi daban-daban kamar ta hanyan ɗaukan hoton takardun a wayana ko kuma ajiye soft copy a cikin kwamputa na ko kuma ajiye hard hard copy a cikin durowa. Saboda idan an tashi niman shi a gaggawa sai dai kawai in ɗauko shi in bada.

Kana lulluɓe da bargo? Kina lulluɓa da bargo? Eh, ina lulluɓa da bargo saboda idan ban lulluɓe da bargo ba, faccin ma bana iya shi. Sai inji kamanciki na babu kaya. Ina lulluɓa da bargo musamman idan muna cikin yanayin sanyi ko yanayin damuna saboda kare kaina daga sanyen gari. Amma dai idan ana zafi bana lulluɓa da bargo. Haka nake kwanciya, sai dai idan ana zafi ko idan ana sanyi. Sune lokutan da na fi amfani da bargo, wajajen lulluɓe.